Inda cuta ke biɗar magani, kin zamo magani sake ce miki za ki aure dani, za ki aure dani. Rana rana yi mata, so yiyata, da ke zan fafa ta. Ta kama ni, ta kama ni. Allah sarki soyayya. Habu mutumin kirki. Sanan mutumi nane, mai ƙaunatane, baisan yaga na rame, ana mutumin kirki. Eh shi mutumi nane Habu.

Kai, a inda nake ajiye, inda nake ajiye kuɗin nan fa wallahi sai hankali. Saboda gaskiya inda nake ajiye kuɗin nan, ka gane ne? Ina ajiye kuɗin da, inda nake ajiye kuɗi gaskiya akwai ɓarayi da yawa a wuri. So gaskiya na so samu wacce wanna application ɗin ku fito mana da wata hanyar da za mu iji kuɗaɗen mu ta ciki. So that idan muna ajiye kuɗaɗen mu ta ciki, dai samu tsaro, dai samu a normal dai security ne da ake buƙata dai komai zai samu. So muna da buƙatan gaskiya nan gaba ku taimake mu, ku fito mana da wani wallet da za mun iya ajiye kuɗin mu muna safe ɗin su lokacin da muke so kuma muke cirewa. Amma gaskiya duk ƙananan abubuwan da muke amfani da su wasu ƙananan, ƙananan abubuwa ko ka ajiye kuɗinka gaskiya satawa su cika. So ka ga yau an cire ma goma, gobe an cire ma ashirin jibi tamanin. Wata ranka ma na gani an cire maka naira ɗari uku. To ka ga ɗari uku man yanzu a halin da ake cika, ai kuɗi ne mai yawa. So dai Allah ya sa dai an duba mana daman dinnan, an kuma taimake mu an buɗe mana wannan, to za mu ji daɗi sosai. Mun gode da wannan dama da muke so kuma.

Kai, kungane ne. Abunda nake so in gane bambancin zaman birni da zaman ƙauye. Shi ƙauye babu netwok, babu abubuwan more rayuwa, amma kayan rayuwa yana da unguwar sauƙi a ƙauye. Kungane? Shi kuma gari gaskiya yana da dadi amma gaskiya abubuwan da suke gari suna da tsada. Kakan a ƙauye kana so dakadan ciki finka, dakadan nema kogiya ne kaje ka yi fatsa. A cikin gari kuma dole sai dai ka cire kuɗi ka saya. Dukun bambancin cikin gari da ƙauye yake nan. Kuma cikin gari akwai tituna, wutan layi da wasu abubuwa. Ƙauye kuma sai dai bishiyu da duhuwa. Haka abubuwan da suke ƙauye yake nan. Amma fa ƙauye akwai daɗin rayuwa musamman ma ka san azumi? A azumi ƙauye yana da dadi sosai. Samman ruwan sama, anyi ruwa zaka je bakin kogi kaɗan shiga. Wani lokaci ma har ka dankali azumin ka ma baka sani ba. Allah ne ya shaɗi kai. Turawa da Allah.

Takalmi kuma? Takalma guda nawa kake da su? Takalman da nake da su gaskiya sun kai ko kuma kai jeka ma kamar biyu, ba damuwa. Takalman da nake da su sun kai guda ashirin. Takalma guda ashirin saboda suna ci takalmi guda ashirin. Dole he mutum ya dage yana sa su da kyau da kyau. To abubuwan dole da he mutum ya dage. Akwai abubuwan da mutum bai yi iyayi da kansa ba, dole sai mutane sun zo su gyartar da shi. Saboda yana da kyau a ce mutum duk wani abun da mutum yake, ya san me yake yake kuma ya san gawan abun da yake. Yanzu les ace kawai ina saka takalma dai dai yi ba. Dole akwai koba shoes akwai kuma normal takalmi. Yana da kyau kake polish din takalmanka idan za ka sa kafin ka sa su. Wannan shine iyabatun da ake so. Mutum yana da kyau ya zama mai tsabta. Ka goge takalmi ka yi polishin su ka kai wa mai polish ya sami abin ciji shi ma a cikin ka. Abin ne mai kyau. Duk wani mai polish inda yake polish ka tabbata da cewa iya, to haka ya ɗaukan takalma ka kai masa. Barin maka samu takalma ka masa tsada haka. Yana da kyau ka ba wa malamai polish ya baka polishin su. Wannan shine.

Ranar biyan albashi. Baɗa ƙuwa. Ai na gaya miki yan da kika san na baza ihu haka nike. Indai ranar biyan salary ne, ka hana ya wuƙa. Saboda rana ne, wanda za a samu kuɗi, aji daɗi, a ɗauka madam a je a sayi kifi, roasted fish, nama, shawarma, pizza. Abu buwa da yawa. Kuma ranar ita ma madam. Muna jin daɗi sosai. Sosai fa, shiyasa.

Gaskiya to dai za a ce kaɗai, da sunan wasu ƙi ba. Nuwi dole mu tashi kawo na gona. Kai? Dole mu je daga cika. Abu biyu ne suka ƙadu. Na yi hukuna akwai matsala tu. Gabaɗauwa.

Eh gaskiya Allah na, ina yarda da maganarka wallahi. Amma dai. Ok. Abin da muke yi a gidan mu tuni wallahi. Ban san cewa an ga wa. Abin da muke yi, abin da muke yi. Abubuwan da suke a hankali.

Ka gode ma Allah, duk wani abinda kake a rayuwa. Hanun dama mana ke kuwa, hanun dama mana. Hanun dama ai shine da hanun ake amfani da shi wurin cin abinci, wurin kashi kuma ka nema hanun hagu ka wanke da shi, to shi ne.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Waya ne kawai, wayar hannu. Da ita muke registration muke yin komai da komai. To shine. Ya ɗan mai da hankali sa zakaga ya samu abin yake nema. In ya samu yasa.

Kai a duniya, wanda na ke dinta tsoro, kawai Allah ne. Ma ba na jin tsoron komai, kuma ba na jin tsoron kowa ma. Bayan Allah, Ubangiji, Subahanahu wa ta'ala da yini. Nan gaba shi ne kawai kamata na tsoronsa. Shi ne kawai abin tsoro. Shi ɗaya.

Aha ɗaki mai kyau, me ring light ko mai fluorescence a ciki, steps ɗan taka matattakala in da wuta yana fita a ciki, da dai sauran abubuwa da yawa ne. Kuma ɗaki na ɗan tsan, PS2 ko PS3 haka na jona shi, gidan masa baya.

Ba wani aikin da nake yi ne. Aikin da baya wuce irin ɗan online business ɗinnan, ɗan abubuwa ɗaya, biyu, uku haka, da dai sauransu, abubuwa ne makamanta, ko kuma ince mabambanta haka. Ni akwai abin da nake, rai rayuwa wata gaba daya. Bayan wannan ba wani abun da nake yi.

Kawai yana tabbatar da ingancin aikin ne, inda aikin yana yi registration ɗinsu kuma abubuwa kamar daina dangantacewa. Na tabbatar da dangancen aikinku kuma abubuwan da kuke kuma kun zo nan ne domin ku ce mutane kamar na in tambarin Amurka. Allah Ubangiji ya saka wa Donald Trump dane hiiri don wannan aikin na shi.

A'a ƙofa kullum ma, kullum ina kallon ƙofa, domin jiɗan hari daga wato mai girma sarkin Amurka Donald Trump. Donald Trump ma a'a muna expecting hari daga Donald Trump na ko wani lokaci. Muna hanimun muna expecting hari saboda Donald Trump abu ne wanda ya kamata a ji tsaron sa shugaba ne.

Zama kawai, ko a tsaye, ko a kwance kawai. Ni ba ni son zama fa, indai ba ni da kuɗi gaskiya. Zama ba na ba nawa bane. Saboda ke karan kanki kinsan ance miki zama na mai kuɗi ne, to in ba kada kuɗi gaskiya zama ba naka bane Dan ni gaskiya in na fita kasuwa, ma wani lokaci bana zama in dai ba'a samu kuɗi ba. Ashige ki kasuwa, a tsaye kawai.

A'a, ba na cirewa bana cire takalmi. Shiga nake da su cikin ɗaki. Wata ranka ma har bayi, inna shiga bayi da su kuma na zo na hau kan gado. Hau kan gadon dasu in yi birgima in yi abin da naga dama da su. Ɗakina ne, ba na wani ba. Saboda haka ba bukata saina cire wanni takalmi gaskiya.

Ai, ya danganta da gaskiya. Ya danganta. Saboda akwai tasks da nake yi, akwai task da nake yi wa mutane don mu biya. Kuma wani lokaci na kan tsayawa ne, biya nayi payment to mutane kuɗin su da suka min aiki. Gaskiya ya danganta yanayin kwanciyana. Ina kwanta watan ƙarfe ɗaya, biyu da rabi. Ta shi kuma ƙarfe tara ko goma na safe.

A'a, gudu na fanka me ɗan kyau mana haka ko kuwa. Gudu in yayi maka yawa ai yakan saka mura. To don haka gudun fanka kul, kuyi min ka iza, indai yanada kyau fanka. Normal ka wai ina so. Saboda shi fanka, ai iska abun ne wanda mutane suke so kowa da kowa. Jure haka abu ne mai amsoshi. Ma ai, aiki da shi a ji daɗinsa. Abu ne na gyaran hada yamma ko idan ince maka fada. Saboda dole heɗa fanta ko kuma heɗe iska da aka ji daɗi da ya ji daɗa kasugona wurin da ka ke so. Tushine.

Eh wallahi kayan ɗakin da na fi so gashi nan dai ganan ƙanwata za ta yi aure, to bari ta gaya mu ku kalan. Kayan ɗakin da na fi so ba mama kiya na ko tallafa mata da agaji. Wannan abun fara su biya ka, wai ka yi magana awa ɗaya fa. Hassan, sai ka yi magana guda ɗari uku ko ɗari dade. To wai ka yi maka magana, ga bidiyo na an turo da bidiyo a bace kana da matsala ba? Mamuno, wane irin kaya ne Ponitos?

Wane irin kayan kicin ne nake ma ka ban ansa ba? Kana zuwa aiki lokacin, lokaci dawo wa? Wallahi bana zuwa aiki lokaci saboda in na kwanta na gaya maku na kafa bacci. Baccin safe nake da shi. Wallah baccin safe. Bana kwanciya da wuri to. Wallahi bana kwanciya da wuri to abun kenan. Amma in na bada samun kash zan abun nan.

Taya suka baka? Kayi conneting wallet dika nene kai gwaneƙin walalin ka? ERC twenty ka? Na wannewallet? Ka dinga, ka dinga nutsuwa ka na kalla abu kafin wannan application din application ne masu adalci da kuma biyan mutane haƙƙin su sun fi wannan abin da kake yi.

A'a gaskiya ba kullum ba, sai dai weekend haka irin kamar a sati sau ɗaya ko sau biyu. Amma gaskiya dai ba kullum ba. So samu dai ace mutum yana iya samun awa ɗaya ko awa biyu mutum yana yi. Saboda yana kamar dai ya biya ka. To amma dai ya danganta da mutum, wani lokaci zaka tadda mutum na da abubuwan da zai yi da yawa. Saboda bai zamo na lallai yana wuri ko yaje motsa jiki kuma wani yana juyin. To ko ɗaya ne PQ ne to kenan ne. PQ ne tok. Allahumma sanyi yayi nama. A'a na na rasa hannu. PQ ne tok. Ba'a gwammace ba? He can't help. Wannan for advert ne. Yauwa. To shine maganan da nake yi. To don abun abun da ake nema in ya samu, zaka ga so da tarin yawa wani lokaci, mutum bazai mutum bazai taɓa fita motsa motsa jiki ba in baya da kuɗi ba. Bazai taɓa mutum yafi ta wai yaje gudu ko yaje training ko yaje wani abu. Ba ya da kuɗi ba. Yana da kyau ace in zaka fita training kana da kuɗi a jikin ka wanda ka dawo daga wurin trainer, za ka kaji ma hamma nake yi. Yana da kyau wata yi. Yana daga wurin trainer ya sami abinci ya ci. An gane? Gida de. So, dan haka irin wannan tambayan gaskiya ku bar min irin wannan tambaya. Saboda ko na ku bai irin wannan tambayan so ashirin ma, bari ku samu irin haka sanda ku bi so ba. Kun gane? Yawwa toh don Allah a kiyaye. Saboda wallahi wannan tambayoyin da kuke yi yayi tsauri. Kwata-kwata abin da zan ansa, zan ansa na mutum hansu sun bi ko wane abu. To ake yi da Allah na ɗan ban abin da zan iya ansawa ne saboda sai a hankali ne. Wuraren ba kyau ne. Idan kun fahimci me nake faɗa ba kenan, in kuma baku fahimta ba sai ku cigaba da yi. Ka dan musu bayani. Kana motsa jiki kullum musu bayani. To a motsa jiki abu ne mai kyau. Amma fa baza ka je motsa jiki kana jin yunwa bane ba. Allah! Allah motsa jiki kana jin yunwa. Allah motsa jiki ya kamata abun ne mai kyau. A to duk wanda zai motsa jiki kan ai Ana abinci fa? Eh, wani abune mana. Wallahi motsa jiki abu ne mai kyau amma barka dai motsa jiki ya kamata ka ringa yin shi. Amma bata zuba. Ko kwallo ma ka ringa kwallo. In ka ƙollo. Wallahi tallafi ƙollo ai ba kowa bane ya iya. Motsa jiki ball ba yi. Zaka tura man fim dinnan ne? Gani zan tura ma kar ka damu. Tura ina so tayi minti biyar ne ana ta maganganu ko. A magana kan. Kasuwa ma ya kamata da inje in aje ta shegiya ta yi awa takwas. Wallahi dan Allah. Amma abun nasu zai mai da mutum mahaukaci. Mi ake so ne? Wa awa ɗaya? Dala goma. Dala goma? Eh. In bazawa ne awada nawa Allahji. Bari bari insa masu fim ba? A bari su taba ɓura wa fim mahaukata nai su. Ai shi yasa ka ce an ce maka dole ka dage ka nemi kuɗi. Ok to yanzu ai kawai. Gidan ake aure. A ɓura ma aure. A ɓura ma aure. An tara ya yi. Sai sun ba da kuɗaɗe. Ana ɓura wa aure. Allah ya sun ba da kuɗaɗe. An tara kuɗaɗe. Kuɗaɗe kawai za'a tara in yaso a yi aure. Ai shagul gulan rayuwa. Mutum ko waye abun nan. Ai! Hawa. In dukai kun gani in dukai ku duba an ku duba mana an gina gida abu ɗaya miya aure. Ko an yi one thousand USDT ne ai. One thousand USDT aka kasa. Mutum ɗaya bara dubu ɗari biyu ne. Da alɓura bakalin ko Dala dubu ashirin ne. Dala dubu ɗarin ɗari aka A ƙuruwa. Dala dubu ɗarin nan ma ku bayar. Allah yana aure. Dala dubu ɗari ka aika na babban ɓarawo ki ya. Allah dala dubu ɗari kuma kamfanin hai na gayyace ku. Allah yana gayyace mu. Kamfana Amurka ne ba gaje ya gayyace mu. Sutin Amurka ɗan, ban jan gajin ban jan kira Donald Trump ba. Daku ya magana da shi dai. Allah ban jan Donald Trump. Kyal ne. Ban jan Donald Trump. Ai dai dai ne wa. Donald Trump kawai. Yanzu bari in gama submitin wanan kawai ka tura man din nan. Allahu akam buɗe ni gam nan yayi. Yanzu ɗigo yayi seven akwai security a kai. Allah gani ɗauko. Na taɓa yin teemu a kai. Na ma a ce ba a yi teemu a kai bane da zan ɗaura mata teemu. Kuɗi naku ba ya yaɗauko. Amma irin wayan ɗan bayin ta ya ci irin wannan abun nake yi. Wane? Wayan ɗan bayin. Yi kyau ma? Da aka ɗaura ma Allah ya yi min. Yi kyau ma data yi. Me kyau mu tafi ɗebo belkono. A tana yi kawai ya ɗa tara mata abubuwa dayawa ne. Ok, ni kayi wipe din ta. Eh in ka wipe ɗin ta kuka ɗaura mata wasu bakara. Wasan miya ƙanan.

Ka wan nan director fim ba ƙaramin jahili bane. Shi yana fara fim hai ya daina, wanda yai shi ya fara yin KG ya bar ya daina, yayi Bahubali ya daina. Yanzu ga shi ya zo yayi wai zai yi wata wai me sunanta ne? Toxic. Ama jahilin stylin nan ne dan barauba. Rhoki. Rocky bayi. Rocky ne dai. Rocky, Rocky bayi. So ya tuni ya ne ango. Wai niyan shi nake rauni? Kana rike riga a aljihunka. Yaza a yi ka rike riga a aljihunka kuma ka za banga, wane irin Hausa ne wannan? Ka za ma mahaukaci ke nan. Kana rike riga a aljihunka. Kana sa alju, ana sama alju a jikin rigarka? Kamar haka ko?

Okay, a to ba damuwa. Ba wani issue wallahi. Wane abincin garika ka fi so? Ni kome ma in tazo ɗai ba nakeyi ni duk duniya ni wane abinci ne ba ni ci. Duk abincin da tazo man ci nake. In dai don ƙoshi. Yau na kama ka. Ko ba abdu bane? Okay, ina ka fito? Eh. Wallahi imma na kama ka ba Allah ya tsine mun yau. Har ret handed. Yana nan yazo. Okay abincin da na fi so? Kawai in an kawo mun gwaten. Ka gane normal ba wani abinci mai wani kyau na ke so ba. Ko gwaten tsamiya na samu. Na samu gwaten tsamiya. Ka gane aka haɗata da rama. Ina aiki da shi. Gwaten tsamiya gaskiya in ta sama zogale. Ka gane? Kaɗawa kaɗe zogale, ka ci dai kuma ka ci wata tsiyar wata tsiyar. Duka suna yi, yana yi. Da aka iya sosai ma. Amma wani lokaci za kaga mutum, ya fi son ya samu irin ko gwaten ta wani ma haka ko wani abu haka kamar yafi.